Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma a lokacin da ake yin zafi. Amma kamar yanzu yanda muke cikin lokacin sanyi a nan Najeriya, bana shan ruwa mai sanyi lokacin sanyi sabida kare lafiyan jikina daga mura. Don idan kun lura ma zaku ga murya na ya ɗan canza kaɗan sabida muran da nake yi. So bazan iya sha nruwa mai sanyi ba a yanzu. Amma a lokacin zafi nakan sha ruwa mai sanyi.

Yaya kake gina dangartakarka ta kasuwanci. Ina gina dangantakana ta kasuwanci ta hanyoyi da dama, kamar mu'amala mai kyau tare da abokan kasuwancina, tuntubinsu da kuma tambayansu abubuwan da suke buƙata, da kuma yin aiki da yin alkawari da cikawa da wuri ba tare da an samu wata matsala ba. Dangantakarmu ta kasuwanci tana da ƙarfi. Nakan tuntubi su ta hanyoyin waya, tuntubansu ta hanyoyin tura saƙonni da abubuwa.

Wani irin burodi kake fi so? Irin burodin da nake so shine ya kasance buredi mai laushi sosai wanda bai ƙone ba. Sabida idan buredi yayi laushi sosai, nasamu shayina mai kauri da ɗan ƙwai na a gefe, sai kaga komai ya tafi normal. Saboda shi buredi mai taushi yana da daɗin ci.

Kana miƙe jiki da safe? Eh ina miƙe jiki da safe musamman idan na tashi daga bacci. Na watsa ruwa, nayi wanka nakan fita naji gudu da ɗan wasanin ƙwallon ƙafa na motsa jiki. Bayan na gama sai in dawo gida na huta. Bayan kuma na dawo gida, duk sanda na tashi da safe ina ƙoƙarin motsa jiki.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Wani lokacin ma zakarar gidanmu tun ƙarfe huɗu na safe ma take fara cara. Idan ta yi cara, mukan ji mu tashi, mu je muyi alwala, muyi sallar asuba, mun samu mun koma bacci, takan ƙara yin cara da safe. So, a, a inda nake muna yawan jin kukan caran zakara sosai.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayata sau biyu a rana ko so uku. Wani lokacin in zan kwanta da daddare, ina sa wayana a caji, na tashi da safe na ɗauke ta. In naje wajen aiki ina aiki, already na riga na sa cajana a jikin socket. Ɗin wajen aikin mu nakanyi cajin wayana sosai sabida ni ma'abocin mutum ne ma'abocin amfani da waya sosai to a kullum ina sa cin, sa cajin waya fiye da so goma ma a rana.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyuka ne ta yanayin yadda nake tsara abubuwana. Don tun kafin in tafi shago wajen aiki, na-nakan yi ƙoƙari na tsara ayyukan da zanyi a wannan ranan a lokacin da ya dace. Sabida rashin tsara da shirya ayyuka yanda ya kamata yakan saka samu matsala da wasu mumin ka. Amma indai zaka zama ka iya shirya ayyukanka, zaka samu sauƙi sosai wajen ya inganta su da yin musu aiki mai kyau.

Yaya kake jira a layi? Abin da nake yi duk sanda nake jira a layi, na kan yi ƙoƙari na tsaya a layi inda nake ba tare da na shiga gaban wani ba kuma ba tare da na bari wani ya shiga gabana ba. Amma duk lokacin da nake jira a layi, idan na ga tsoho wanda ya girme ni ko ya haife ni, na kan yi ƙoƙari naga na yi sa shi a gabana a cikin layi. Abin da nake yike nan duk sanda nake cikin layi, nake jira a layi.

Nawa ne yawan dangin ku? Yawan dangin mu suna, muna da yawa. Akwai ƴa'ƴan ƙannai, akwai ya-ƴa'ƴan yayyi, akwai ƴa'ƴan ƴan uwa. Dan aƙalla a dangi mu, mun fi mu hamsin a dangin mu. Wasu zan iya lissafo su, wasu ma ba zan iya lissafo su ba. Lokaci dai ba zai bani daman lissafa su ba. Dan in na fara lissafa su ma sai na fi minti biyar ma ina lissafa wa. Domin dangin mu mu muna da yawa a gaskiya sosai.

Wane irin ice cream kake so? Ice cream ɗin da nake so shine ice cream mai flavour na vanilla, da kuma mai flavour ɗin banana da mai flavour ɗin apple. Su ina son su sosai saboda flavour ɗin su suna da daɗi. Duk sanda kake shan ice cream ka samu waɗannan flavours ɗin, za ka so ice cream ɗin ma kada ya ƙare saboda yanayin daɗin shi da ingancin shi.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto da safe haka bayan na fito, nazo wajen aiki ina ƙaunar rubuta rahoto saboda na san abubuwan da suka faru yadda ko da maigidanmu yazo, zan bashi rahoto ba tare da wata matsala ba. Indai yazamana kana yin rubutu, bazaka taɓa samun matsalar bada rahoto ba. So ina rubuta rahoto so da dama gaskiya saboda duk a cikin mu ina da ƙoƙarin yin rubutu. Shiyasa duk wasu rahoton ni da akeyi a wajen aikin mu ni ake bamawa na rubuta saboda na iya bada rahoto sosai. Na rubutu da kuma bada rahoto a bayanai.

Sau nawa kake amfani da wayanka? Ina amfani da wayana gaskiya, sau da dama. Dan ba na iya ƙirga yanayin amfani da waya, saboda ko neman kuɗi da muke yi a intanet, na harkar cryptocurrency da harkar silenceo dinnan duk da waya muke yi. Aikina da nake yi dayake ba wani aiki ba ne wanda ke cin lokaci, to nakan sami daman ɗaukan wayana na yi amfani da wayana. So ba na ma iya ƙirga sou nawa nake amfani da waya gaskiya. Don ina amfani da waya sosai, so da dama gaskiya ina amfani da waya. Ba na ma iya ƙirga sou nawa nake amfani da waya. Saboda ni waya ya zama min jiki gaskiya. Ba na iya rayuwa ba tare da waya ba. To shiyasa ma bazan iya ƙirga sau nawa nake amfani da wayana ba. Amma zan iya ƙirga sau nawa nake amfani da wayana. Zan iya cewa ina amfani da wayana fiye da sau ɗari uku a rana. Kuma a cikin awa ashirin da huɗu ina ga kusan awa ashirin a waya take ƙarewa. Amfanin waya shiga nan fita nan shiga nan fita nan. Haka dai muke ta yi de.

Wane irin kayan ɗaki kake so? Irin kayan ɗakin da nake so ina son ɗaki ya kasance yana da abin kallo wato TV. Sannan ya kasance ina da firij ɗina. Ina da kujera na three seater da two seater dai na kujera wanda mutum zai zo ya zauna. Ina son teburi ya kasance a cikin ɗakina. Sannan kuma ina son ya kasance yana da satellite a ɗakina da router wanda zan dinga shiga yanar gizo. Ina ɗan dube duban yanayin abubuwan da ake ciki, duniya ke ciki.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftaron kuɗi saboda shi daftaron kuɗi duba shi yakan sa ka samu natsuwa, wojen cewa inda ka ajiye kuɗin ka baka samu matsala ba. Saboda duba daftarin kuɗi yakan sa ka san nawa kake ajiyewa a rana da kuma nawa yake fita. Shi daftarin kuɗin.

Kana yin harsashe lokacin bacci? Eh, ina yin harsashe lokacin bacci. Saboda lokacin da zan yi kafin na kwanta bacci, na kan zauna nayi tunanin wai yau me nayi wanda ya zama na ƙaru da shi a rayuwana, ko kuma mene ne nayi a rayuwana wanda ya kasance na kuskure na gyara. Sannan kuma ina hasashin yanayin da rayuwana za ta ci gaba. Kafin dai na kwanta bacci na kan zauna nayi hasashe.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannu namu yana da kyau sosai sabida, duk sanda mukayi ayyuka. Akwai inda muke sa hannu sosai wajen yin rubutu da inganta abubuwan da akeyi, na cewa abinda akayi anyi daidai sai a sa hannu, sai aje akai ma shi darektan mu shima yasa hannu.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa rana biyu. Ina zuwa kasuwa ranar Talata da kuma kasuwar ranar Juma'a. Saboda a lokacin ne da kaje kasuwa kakan samu kaya mai sauƙi, masu sauƙin kuɗi da inganci. Sannan ina zuwa kasuwa ne kamar ranar Talata da ranar Juma'a kamar yadda na ce.

Yaya kake jurewa zafi? Gaskiya ne, yanayin jikina bana son zafi sosai. Saboda bana son zafi sosai, bana iya jurewa zafi gaskiya. To ni a ra'ayina na fi son lokacin sanyi haka. Amma yanayin jikina bana son zafi saboda zafi yana yawan damuna. Ɗan zafi ma har zazzaɓi ma yake sa ni gaskiya bana son zafi sosai kuma bana iya jurewa zafi.

Kana iya busa tsaki? A'a bana iya busa tsaki. In ma na iya busa tsaki bana, bana yi wa mutane saboda mu a yanayi inda muka taso busa tsaki, busa tsaki kamar zagi ne shiyasa bamayi. Dan tun muna yara in kama mutum tsaki ma za a iya dukan ka. So ba ma, bamayi gaskiya saboda a tarbiyyan da aka mana busa tsaki kaman zagi ne kuma bamayi.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu yana da girma sannan muna da ma'aikata a wurin aikinmu sosai. Kuma wurin aikinmu harkan printing muke yi, da harkan flex wato buga sticker da banner shine sana'ar da nake yi. Sannan a wurin aikinmu yana da daɗin zama da ma'amala mai kyau.